A ina magana da su ta fahimta ta yadda zan gamsar da su mahimmancin abin da na ke sayarwa sannan kuma da kwalitin shi. Ina gwada masu yadda girman shi ya ke sannan kuma da ingancin shi. Wannan ya na ɗaya daga cikin abin da adda mahimmanci in ga ya masu.